Eh tabbas ni ina ajiye kuɗi ne gaskiya ta hannu yi diwa amma babba hanyar da na fi ajiye kuɗi shine ina zuwa ina kai su asusu ina ajiyesu gaskiya saboda lokacin muna yara abin da nike yi idan zan ajiye kuɗi shine ina ɗaga binne kama kuɗin a cikin ƙasa gaskiya a nan na fi ajiye kuɗi to kuma hakan yana bani matuƙar matsala sosai saboda idan kama irin na ajiye kuɗi a ƙasa na rasa su a cikin ƙasa to wani lokacin ina rasa ma inda kuɗin suke. Na ajiye kuɗi da yawa a cikin wannan ƙasa ina sha wahala sosai sai kuma lokacin da na fara girma sai na ga irin kamar maman mu tana ajiye kuɗi a asusu to ni da ba na ajiye wannan kuɗin a asusu saboda ina jin tsoro kar ɓarawo ya zo ya ɗauke mun wannan kuɗin na da na ajiye a cikin asusu to kuma haka haka da na ga maman mu tana ɗauko asusun lafiya lawa'in da ta ajiye shi sai na ce to ni ma gaskiya bari in fara ajiye kuɗi a cikin asusu. Ana nan, ana nan, ana nan irin muka ɗan fara wayewa ɗe haka sai irin nike kai ajiye kuɗi. Da ina kai ajiye kuɗi irin akwan wanda nike kira ajiye kuɗi duk lokacin da nike so in amsa shi yake ba da. To kuma wasu lokutan sai idan ina so in amsa kuɗin kawai sai yake bani sai ya ce ya ari su yana uzar taka da su to sai na gano gaskiya wannan ba hanya bace ta ajiye kuɗi. To a haka a haka dai ana ci gaba da neman kuɗi ana ajiyesu hatta kai ta kawo da irin kama ana kai su banki haka. Na buɗe banki irin kama ƙaramin banki wanda nike zuba kuɗina a ciki ama tare da irin kama wani ya sani ba ko iyaye ko kuma dai wani makamancin haka. A haka a haka dai na ci gaba da ajiye kuɗina hatta kai da na buɗe babban banki ina zuwa ina ajiye kuɗina hankali na kwance hatta kai ta kawo da irin banki za su ba da wata kyauta to wadanda suke ajiye kuɗi sai ni ma kuma aka bani. To a nan dai yan gidan mu mali da mahaifiyata suka san cewa ina ajiye kuɗina a cikin banki. Amma dai a inda da na fi ajiye kuɗina gaskiya sune ina binne ƙasa to da na gano hakan ba a mai yi ba bane sai na dawo ina kai su banki. To a wannan bankin wannan ajiyewar da aka ga kuma an bani kai wannan kyautar da aka bani ita ce ta sa da yawa mutane su ma suke kawo mun ajiye kuɗaɗen su domin in dinga haɗawa da nawa muna kai wa banki ana ajiye wa saboda su bankin inda nike ajiye kuɗin na suna bada kyauta ne ga waɗanda suka fi ajiye kuɗi da yawa. To idan mutane suka kawo mun kuɗi diwa na ajiye musu to idan aka haɗa za ka ga abun ya bada matuƙar ma'ana. Ina yin amfani da su sosai in na kai su bankin sai a sa mun kuɗi da yawa.

Eh ina tsara ayyuka ne waɗanda suka fi mahimmanci ta hanyoyi daban-daban ina tsaro da dolin ayyukan dukansu, sai in ajiye waɗansu a gefe, sai in ɗauki wasu a gefe. Ya danganta da waɗanda suka fi amfani a cikin wannan ayyukan da nake yi gaskiya. Amma wanda suka fi amfani dai su nake ɗauka sai in yi amfani da su, wanda kuma ba su da amfani a ciki kawai sai in ƙyale su gaskiya. Saboda ayyukan waɗanda ake yi suna da yawa gaskiya idan kuma irin kamar akwai waɗanda ba su da mahimmanci sosai a ciki, to sai in ƙyale su gaskiya. Amma na fi ɗaukar waɗanda suka fi mahimmanci a ciki sai in yi amfani da su, waɗanda kuma ba su da mahimmanci a ciki sai in ƙyale su.